Gaskiya ranar farko da na fara sabon abu wadda bazan taɓa mancewa da ita ba, ita ce ranar da na fara a gaskiya ranar, tin lokacin da na fara koyan wannan ɗinkin, har zuwa dare ban zauna ba. Sai dai in ɗauko wancan in yanka, in ɗauko wancan in haɗa, in ɗauko wancan in ɗinka. So haka nayi tayi dai har na samu na fara ƙwarewa. To na koya sosai sannan kuma naji daɗin koyon ya sa ni dage nayi ta practice inta ɓa can inyi can inyi can har na samu na iya.